Menene lambarmu mai albarka? To gaskiya lambarmu da take da albarka ita ce lambar abun da ka yi in na yarda za a yaba maka takan zamo lamba ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku. Abu ne wanda kowa ke da burin so ya ga duk wani abu da zai yi na gasa bai wuce tsakanin ɗaya, biyu zuwa uku ba.